So ina tafawa sabo, idan ba ka tafawa ta taso misali kamar lokacin da na yi teaching practice. So idan yaro ya yi abin ƙoƙari ko na yi mai tambaya ko na koya musu karatu, na yi tambaya yaro ta shi ya ba ni amsa. So nakan ce wa ƴan ajin su "clap for him", a tapa mashi. To wani lokacin ma ni da kaina muke fara tafawa. So wajen tapawan idan ina soma yara su mayo hankalinsu gare ni, allin da ke hannuna da dasta da sauran kayan rubutu nakan ajiye sai in haɗa hannuna guda biyu duka in tafa da ƙarfi. So idan kuma ya zama na yaran sun lura na ce su tafa suna tafawa to ni ko da hannuna ɗayan akwai kayan rubutu, to zanrin ka, jim kamar ina tafa da hannuna ba, hannun ka na zai fito sosai saboda ɗayan ba ko me ɗayan kuma kayan, iya rubutu ne a hannun. So ba zai yi sound ɗin tafin ba zai fito sosai ba. To ganin su ta tafawa ya nima sai inrin ka ina, ina tafawa da kaɗan kaɗan ina gama hannuna da hannuna ina ɗan taɓawa haka da haka. Ina taɓawa kuma sannan suma suna gani, ƙodana ba ya fito sosai ba nasa zai fito. Da haka ina taɓawa sosai. Haka idan ya zama na wani ya zo wanda ya zo tara mutane yana wani abu don birgewa ko kuma irin abu ne an tara mutane ana wani program mutum ya yi tawa biyu. Tawa shi ya ba da ma'ana sosai. To mu kan ɗaga hannun mu ta taɓa ma mutum, yi mashi bangirma, yi mai jinjina. So mu kan yi haka. Haka ranar sallah idan ah, hakimai suna wucewa ko da gattai da sauran su. So idan mutum ya yi kullum ya yi alluna ɗaga wa mutane hannu yana abin da zai faranta wa mutane. Akan ɗaga hannu ayi mai jinjina wani lokacin ma haɗa taɓi. So nan ma mu kan yi haka. Haka irin masu ƴan gargajiya masu saida maganin gargajiya, tafasa da maciji da sauran su. Suma irin su suna irin masu irin nasu koyan taura haka. Kowa idan ya yi irin bajinta ta shi ya birge mutane. To ba a masa lokacin da za'a ringa yi mai taɓi ba domin ƙara mai ƙwarin gwiwa da karsashi a wurin yin wannan wasan da yake yi. Dan haka mu kan taɓa a mabambantan lokuta domin birge, domin nuna jin daɗin mu da kuma birgewan mu ga wanda muke taɓa ma. Haka a irin misali na ji wajen fitowa ta haka. Muna magana ta abin da ya dace. Ma'ana ta abin da ta birge ni ko ta ban dariya. Ko na yi wani abin da zan furta dariya, ni kan yi dariya. Hadda taɓi in taɓa hannuna na yi biyu. So wani lokacin ma idan waya ke hannuna, a ga hannuna guda sai na sa ta ali jiru sannan sai in taɓa da kyau domin ta ji. To ni ina yin taɓi a wurare daban daban inda taɓin ya kama ni so nakan yi shi sosai. Mutabi na ba ni yin shi da wani hannun wani ko da ƙyauri ko da bango. A hannuwa na nake haɗawa waje biyu sai in taɓa.

To sa hannu na dai yadda yake haka yake kuma haka nake yin shi saboda bazan iya bayyanawa da baki ba in ce ga yadda nake sanya hannu sai idan takarda aka bani da biro sannan zan sanya hannu a gani. To aman sanya hannu na dai yadda nake yin shi kamar yadda sauran mutane kowa da kalan nashi. To nima haka aka sanya hannuna yake. Sannan sanya hannuna nakan yi shi a mabanbantan gurare kamar in naje banki cire kuɗi ko sanya kuɗi ko wani abu so nakan sanya hannu. Haka akwai sanya hannu wanda shi ba rubuta za ka yi ba da biro, thumbprint ne za a ba ka haka ka sanya hannunka. Kaman misali idan ka je banki a customer care line kana da matsala ko kana da wani abun nan to idan ka je customer care idan za a maka activation na account ɗinka ko a yi ma wani gyara dole sai ka sa hannu. Shi kuma wannan sa hannun na su ba na takarda bane a'a. Sa hannun wanda mutum zai ɗora hannunshi a scanner ta ɗauki thumbprint ɗin shi. To dan haka sa hannu ba irin wanda bana yi. Ina yin na scanner inda ake buƙatar yin scanner ɗin kamar idan na je a register sabon layi kamar MTN haka ko Airtel ko 9Mobile ko Glo. To duk inda na je za a maka register layi walau kamfani ko kuma branch haka a shaguna cikin gari so sai ka yi sa wannan sa hannu a wannan scanner ɗin. Haka idan ka zo wurin harkar zaɓe ana aikin zaɓe kenan ranar da ake dangwala ƙuri'a to nan ma sai ka sa hannun ka a scanner ma'ana sai ka sa hannu. To ban da ma nan haka yi wurin jefa ƙuri'a shi ma za a ba ka shi nan ma dangwalon wannan ɗin za ka yi dangwalon wani ɗan fenti fenti za ka yi haka ink kenan idan ka dangwalo sannan ka dangwala a takadda sa hannunka ya fito saman takarda ma'ana ba sa hannu da biro ba sa hannu da thumbprint ɗinka za a ɗauka a shafa mashi fenti fenti ko inci ta ink wanda suke yi na zaɓe sai ka dangwala a paper. So akwai mabanbantan sa hannu kuma duk ina yin su. Sannan shi kanshi ma wurin yin katin zaɓen dole sai ka sanya hannu amma na scanner kenan ka yi thumbprint. Haka wurin yin national ID card wato NIN kenan shi ma sai ka sanya hannunka a scanner ta ɗauki hannunka sannan ka zo a ba ka wannan kati. Farko za a fara ba ka hardcopy ɗin ƙarami kenan daga baya sai a maka na filastik. Kuma idan na ka na filastik ɗin ya fito sai ka je cape ka biya kuɗi su maka printing out na filastik ɗin. So haka ake yin wannan. To idan haka ni mutum ne mai sanya hannu a mabanbantan gurare kamar gurin aiki inda ake da buƙatar in sa hannu nakan je in sa hannuna in sa biro in yi signing ɗina kenan. To inda kuma ake buƙatar thumbprint sa hannu amma na thumbprint shi ma ina sanya hannuna bana bari a bar ni a baya. Haka al'amurra na rayuwa waɗanda za a ce da sa hannunka ko za a taimaki wani ana kwantributin 2000 ko kuma 5000 each person so nima na kanyi ƙoƙari wannan aikin adirin da ake in sa hannuna. Saboda shi sa hannun kala kala ne. Akwai sa hannu na biro akwai na thumbprint ko kuma sa hannu na ka ba da kuɗin ka aikin alkairi da ka yi ko kuma a zo ana yin wani aiki na gudun mawa na ƙarfe wato teamwork kenan wanda ƙarfi ake sawa da lafiya a yi so nima nakan in sha abun aikin nan in sa ƙarfi na a yi da ni so nima na shiga cikin ladai. Ko kuma in zo in sa hannuna in share wurin da jama'a ke zama suna hutawa ko kuma masallaci haka in share to nan ma na sa hannuna cikin aikin alkairi. Dan haka ina sa hannuna mabanbantan al'amurra na rayuwa domin nima yazamana ina daga ciki na sa hannuna.

So jakan da nake akai ko nake amfani da shi, ina amfani da jakka kamar wallet ta sanya kuɗi. Ina amfani da wato ja kenan, sannan kuma ina amfani da jakka babba ta saka kaya. Ina amfani da bakar jakka kenan. Sannan kuma a wurin aikina da na kanyi amfani da wata jakka ta sa kayan aikina na plumbing. So amma yanzu na daina sawa gaskiya, buhu nake samu ina sanyawa saboda ita jakka yi matsala. Matsalar ta idan aka sanya mata kaya yau da gobe fasawa take yi bayan wani lokaci sai a siya wata. So tana sanya ni kashin kuɗi kuma tana zadda mani kayan aiki. Dan haka sai na koma ina sanya buhu guda biyu wanda shi zai daɗe zai fi jakka saboda shi sai jakka biyu ko uku ta lalace buhu na nan. Kuma shi buhu in ya lalace ba saye za muyi ba. Kawai in naje wurin aiki ne zan sami emptyn buhu guda biyu in saka kayana. Dan haka na fasa aiki da jakka wurin sa kayan aikina saboda nauyi garesu suna ɓata jakka suna fasawa ta. So amma shi buhu ko da sun fasa kafin su fasashi za a ɗauki lokaci kuma in sun fasa ba sai ya zane ba. Kuma jakka sai na saya. Sannan amma jakata ta saka kayana kama in zan yi tafiya zan je wani gari ina da ita ɓaka ce jakata kuma ta sanya kuɗi da ba amfani ke da ita ba sosai. Sai lokaci zuwa lokaci saboda yanzu kuɗi cash ko na cikin aljihun ma mutum ba wasu kuɗi bane mutum yake sama dayawa ballantana har ya fara neman jakka ajiye kuɗi. Kuma sannan ita jakka ajiye kuɗi ma mutum idan yana cika ya wuri ita, yakan iya zuwa ya yada ta ko ta faɗi. So dan haka ni na ma fi amfani da na aljuhu na wato aljuhu na gaske ba tare da nasa jakka ba. To amma idan buƙatar hakan ta kama saboda ko lokacin damuna ko wani abu ko ka canza kaya toh idan kaya yana da jakka naka fidda ta komai ya fita daga ciki. Sannan kuɗinka baza su jige ba idan ka da wata ID card dai zak a hada wannan ID card ɗin da kuma ATM card ɗinka da kuɗinka dai suna cikin wannan ƴan wallet nan. To amma idan baka da shi duk zaka raba su aljihun karshe ma wani abu ya faɗi. So dan haka ina amfani da jakka amman ba ko da yaushe ba.

So dangantakar mu da abokan aikin mu gaskiya dangantaka ce mai kyau saboda duk abin da zai faru da mu ko zaizo mana abokanan aikin mu za mu sanar da su kai wa ne eh. Gobe fa bananan amana rasuwa za mu je wurin jana'iza ko kuma gobe muna da biki. To abokin aiki in ka gaya mashi haka to zai ce to ba matsala. Kuma idan ka nema oga ba ka same shi ba in ka gaya ma oga in ka gaya ma abokin aiki zai samu ogan ku na wurin aiki sai ya gaya masa. Kuma oga zai ce to lafiya yau kuma shi ma oga matsayin abokin aiki ne sai dai yana gaba da kai a gurin aiki. To shi ma in wani abu ya faru mu kan gaya mai. Sannan duk wani abu idan manyan mu na sama za su yi ko za su kawo wata doka, to mu ya mu ya mu ya mu ya mu tsakanin mu muna gyara wannan doka. Matsarema junan mu mutunci ko da mutum yana da wani uzuri bai samu zuwa aiki ba ko kuma ya zo bezai samu zama ha tashi ba, za mu bashi dama ya tafi toh. Duk abin da ya zama na yayi idan ba ya nan mu za mu yi ko karin ɗoshi mu yi. Haka nima idan ba na nan abokanan aiki za su yi. Kuma duk wani abu in ya taso ko da mutum yana gida yana hutu ko baya gari sabanin hutun da yake a sakamakon hutun da yake yi, to za a kira shi a gaya mashi wane eh to ana kaza, ana kaza, ana kaza ka samu nan da rana kaza ka shigo saboda nan da kwana kaza za a gama abin da ake yi. To kan muhade yake mun ɗauki kan mu matsayin Allah ya haɗa mu wuri guda muna neman abinci. Ta haka muna ƙare ma kan mu martaba da girma da ƙima. Kuma in wani abu ba daidai ba mu kan zan nadda shi mu bashi shawara. Mu ma in muka ba daidai ba ana zarnar da mu a bamu shawara a gaya mun gaskiya. Sannan idan aka samu doka manyan mu na sama suka sa mu kan yi kukarimu kiyaye ta mu guji abin da za a ce manyi ba daidai ba. Ba zan manta ba kamar wannan zaman da muke yanzu haka cikin wata uku daya wuce. Tin daga Disamba zuwa Febwari ɗin nan mun shiga yajin aiki. Amma duk da haka manyan mu na wurin aiki irin su HOD da sauransu sun kawo littafi sun ce sai murinka zuwa mu na sanya hannu. So wannan dokar da suka sanya a matsayin su na magabatan mu kuma abokan aikin mu amma suna gaba da mu a gurin aiki. Mu ka rinka zuwa mu na sa hannu. Duk da ita hukuma ko in ce ƙungiyan mu ta ma'aikatan lafiya waɗanda ba likitoci ba, ba nosin ba wato, wato Joint Health a Union ke nan Union Sector to sun zanna sun maganan cewa wannan marin furissin bai da wani mahimmanci bai da wani ma'ana. An waha ladda mutane ne kawai. No need babu buƙata a yi wannan rubuce rubucen sunayen. Dan haka mu dai mun biƙa ida mun bi doka mun je mun yi saboda wanda ya ce mu zo mu rubuta sunan nan yana gaba da mu ko shi ya zo ba lantana mu ba gida ya zanna ba ce mu zo mu rubuta, a'a shi ma ya zo. Don haka mu ko da mun ma ƙungiyar laifi ba mu muka mata laifi ba na gaba da mu shi ya mata laifi saboda shi ya ce mu zo. Kuma a ƙungiyan ce an bamu daman cewa mu bi na gaba da mu. Don haka ba mu muka yi laifi ba. Dumin a haɗa kan mu muna kuma bin na gaba da mu. Sannan duk wani abin da ya kamata a yi a wurin aiki mu kan zanna mu haɗa kan mu mu yi shi mu guda tare mu tsira.

To, ƙidan, ƙidanya kayayyaki da na al'ada nakan ƙirga kayayyaki aƙalla sau biyu zuwa uku domin in tabbatar da cikansu da kuma wani bai ɓace ba ko bai tawaya ba ko lissafi banyi mistake ba. So nakan ƙirga kayayyaki sau biyu zuwa uku. Sannan kuma idan ya zamana na je na siya kaya nayi estimating mutum na rubuta mashi kayan da za a siya. Na je mutum ya ba ni, ya rubuta min farashi na biya shi kuɗin ya ba ni. So kayan da ya fiddo zai ƙirga ya fiddo ya ba ni. Ni kuma zan ƙirga su zan gani sanda yake ajewa. Haka bayan na gama ƙirga yana fiddowa yana ƙirga abin da ya ba ni. To zan anshi, ahhh, takardar kayan ko kuma in fiddo tawa wanda nake ita wanda na yi sayayyan in fiddota ko kuma in anshi tashi in riƙe ko kuma, na mafi amfani da tawa sai in riƙe ina duba kayan sai ya bani buhu ko leda ina saka adadin kayan da ya fiddo ina bin list ɗin a hankali a hankali. Wannan, wannan, ahhh, control na siya guda biyar to sai in ɗauki control guda biyar sai in saka. Na siya gam guda uku sai in ɗauki gam guda uku in saka. Na siya toilet tap guda biyar sai in ɗauki toilet tap guda biyar in saka. Na siya elbow three quarter baya hub guda goma sha biyar sai in ɗauki three quarter baya hub elbow white guda goma sha biyar in saka. So haka zan ta bin kayan ɗaya bayan ɗaya duk adadin abun da na sa bayan ya fiddo ya ƙirga to ni ma sai ina ƙirga na saka na tabbatar a wurin quantity ɗin in tabbatar da sun cika sannan a list ɗin sai ya zamana komi ko wani abu an ba ni shi. Sannan in an ba ni shi a list ya zamana cewa adadin quantity ɗin da na rubuta shi ma an ba ni. To aƙalla dai nan wuraren na yi ƙirga sau biyu kenan, yauwa. Haka idan an je aikin, nakan ƙirga kayayyaki. Ko wanne toilet in ɗaura mashi kayayyakin shi in ce to, ahhh, muna da toilet guda huɗu ko biyar a nan gida. So ko wanne toilet ga adadin kayan da zan ci, da zai ci sai in raba kayan na kowane kewaye. To dama kayan nakan sanya over estimate. Idan abu ishirin zai ishirin nakan sa ishirin da uku ko da biyu ko da biyar. Ya danganta idan abun mai tsada ne sai in sa over guda biyu in mara tsada ne sai in sa over guda biyar. Saboda akwai abunda zai iya fashewa ko ya karye ko kuma ya, ya, ya ɓare ya lalace. Tsamman idan mutum ya sanya over, sanda wannan abin ya lalace zai yi kwaɓarin ba sai ka koma ka gaya ma mutum cewa za a ƙara sauwa uba. Don haka kowane toilet sai in fidda mai adadin kayan da zan samai in yi mai aikin shi. Kowanne toilet da adadin kayan shi. To nan ma still ƙirga wa ce nake yi. So nakan ƙirga kayayyaki aƙalla so, sau biyu zuwa uku. Haka idan na je banki nayi withdrawal na kuɗi. Idan ya zamana kuɗin ba sabbi bane bawa to tsoffi ne aka bani to zan zauna in ƙirga wanda dama a ƙa'idar doka ta banki idan aka ba ka kuɗi cash, to ka ƙirga nan wuraren in ba su cika ba a cika maka. Saboda in ka bar wurin ba za su taɓa yadda ba. To dan haka nakan tsaya in ƙirga in na ƙirga sai in sake bi in ƙirga sau biyu kenan in tabbatar da cewa abin da na samu a farko shi na samu a ƙirga ta biyu. Haka kuma idan dai lissafin kuɗi ma'ana nayi estimate na kayayyaki wanda za a je a sayo nakan buga total amount na money da na kuɗi. Kowanne abu sai in ce to wannan abun guda goma ne. Kuɗin guda ɗaya misali nera ɗari ɗari to guda sha biyar ya zama dubu ɗaya da ɗari biyar. Wannan shi kuma nera dubu dubu yake guda goma ya zama naira dubu goma. So haka zan bi can sama in ɗauki wayan, abunda ya zama ɗari ɗari guda goma sha biyar ya zama one five to zan rubuta one five. Abunda yake dubu dubu guda goma na sa daɓewan dubu ɗaya can zan, total amount zan ɗauko dubu goma in sa haka, haka zan rinƙa bi. Bayan na sa kuɗin ɗaya ɗaya sai in dawo in sa kuɗin adadin na kowanne. Sai in ɗauki wannan lissafin adadi na kowanne sai in rubuta. Sai in yi total in, in rubuta. To haka zan sake bin wannan total ɗin na adadin quantity ɗin kowanne abu in rubuta. In sake kalkulawa in sake ƙirgawa in gani. Idan na ga ya ba ni lissafin farko da na lissafa to lissafi na daidai yake. In ya bambanta sai in yi ƙirga ta uku. To a ƙirga ta uku wanda ya ban sau biyu shi ne daidai. So haka nake ƙirga kayayyakina. Tun daga ƙirga ta kuɗi har zuwa ƙirgawa ta kayayyaki materials haka.

A'a gaskiya ba na zuwa gidan fim, ba na zuwa gidan fim. Ai ni da gidan kallon ƙwallo, da gidan kallon dambe, da gidan fim so ba na zuwa. Duk da dai ma akwai gidajen kallon ƙwallo cikin unguwar mu kusa da kusa haka. Sannan akwai gidan kallon dambe can Open Theater duk ba zuwa nake ba. To na kusa da ni ma kenan. Waɗanda in gidan kallon ƙwallo za ni cikin unguwa ma akwai ƙasa zan je. Haka kuma idan gidan kallon dambe zan je shi kuma nesa ne sai na biya kuɗin mashin ko kuma na hau mashin ɗina na je. So duk ma wannan matsayin kusa suke da ni. So amman gidan fim ba garin mu yake ba Kano yake, so ba ni iya zuwa. Kuma ko da ma a ƙasan nan yake ni ba na zuwa, ba wurin zuwa na ba ne ba. So amman dai kamar gidan kallo haka irin gidan wasan zoo akwai lokacin da wasu yara suka ringa matsawa sai mun je. So ban dai kai ba, amma kuma aiki ya taɓa kai ni na je gidan zoo. Na yi aiki, na yi aiki kuma na taɓa raka aboki na shi ma na kai shi ya yi aiki wajen. To na tafi gidan zoo haka kusan sau biyu. So amman dai ni in dai je da niyyar kallo ban taɓa zuwa ba sai dai da aiki ya kai ni. Kuma wannan ba gidan kallon fim ba ne ba. So amman dai gidan kallon fim, walau fim na Kannywood ko Bollywood ko Hollywood ba inda nake zuwa. Saboda idan na Bollywood ne sai na bar ma Najeriya na tai can ƙasashen turawa suke Bollywood. Hollywood kuma su ne ƴan Indiya. Nollywood kuma su ne 'yan Najeriya waɗanda suke yin fim ɗin Nigerian fim. Sannan akwai Kannywood wato su ne fim ɗin ƴan Najeriya manyan Arewa, mafi yawan su kanawa. To shi ma wannan gaskiya ba, ban taɓa zuwa ba kuma ba na zuwa kuma ba na ra'ayin in je kuma babu randa zan je in sha Allahu. To amman dai in buƙata ta kama makan ɗan kalli fim shi ma ba ko da yaushe ba. Makan kalli fim amman gaskiya ni ba ni zuwa gidan, gidan ba na zuwa gidan fim, ba na zuwa.

Ina motsa jikina kullum, kullum sai na motsa jikina. To sai dai mu motsa jikin namu ba gama gari bane wanda kowa irin 'yan motsa jiki suke yi kamar 'yan kwallo ko 'yan wasa haka ko wani abu makamancin haka. A'a, mu motsa jikin namu na musamman ne. Wato ina motsa jikina ta hanyar kamar yin aikin da nake yi, in naje ina ɗaure-daure ko ina diggin haka na ƙasa ina yin rami ko kuma ina fittings na plumbing ko in ɗaura shower ko water heater ko ɗaukar kaya haka a kasu toilet a a ɗaɗɗaura. So wannan ma duka this part of exercising of body ina yin shi. Then kuma banda wannan ina tafiyar ƙasa, kamar daga gida in je masallaci, kamar daga gida in je masallacin kamsa salawatu na cikin unguwa kenan ko kuma daga gidanmu in je masallacin Juma'a. So akwai distance sosai daga unguwarmu zuwa masallacin Juma'a. To na kan je ƙasa ko kuma in zan je wata kasuwa mafi kusa haka, na kan je ƙasa. Wanda wannan tafiyar ƙasa tana wani shima wani another physical exercising ne saboda yana motsa min jini na, yana ƙona kitsena, narkake da ke cikin jikina ko wanda ya yi daskare zai nar zai taso karshe dai ya ƙone ma. So ina yin tafiyar ƙasa sannan kuma ina yin aiki wanda zai s wanda zanyi zufa. Shima dukan shi eh, ba exercise ne shima. Dan haka ina yin wannan. Sannan kuma kamar ina je wurin aiki idan zan yanka pipe, zartonda zan riƙe, zan riƙa gaba da baya ina yin shi gaba da baya wurin yankan. To shi wannan gaba da baya da nake gaɓoɓina da janin jikina duk suna motsawa. Ita kanta ɗigar da zaka ɗaga kai maido ka buga, jikinka ne duk sai ya motsa. Shiya sanya wani lokacin ma idan mun makaje aiki, koda lokacin ne irin kana sanyi. So idan kaɗan fara yin diga, jikinka ma zai dawo da kana jin sanyi kana fara yin wannan aikin. Jikinka ya motsa, jininka ya motsa, to kwata-kwata sai ka bar jin sanyin. Kawai sai ka ma dawo karshe saboda wahalar aiki harma kana yin zufa. To maganar zafi babu ita, a'a maganar sanyi babu ita. Shiya sanya ma wani lokacin mu aikin mu duk motsa jiki ne a cikin shi. Ko idan ana sanyi ma ba a cika sa sweater muka yi ba saboda wani lokacin in mu tai da sweater wurin aiki can muke barota saboda da mun fara aiki muke barin jin sanyi. Karshe sai mubar muyi mu manto riganmu a can. Dan haka mu mutane ne aikin mu na motsa jiki ne. Motsa jikin ma ne yake sanyawa. Ba mu iya amfani da sweater a lokacin dole mu cireta saboda zafi za mu ji. Kuma in mun cire ta mukan manto ta a can wuraren. To muna motsa jiki sosai da sosai saboda dalilin aikin mu, aiki ne na motsa jiki kuma aiki ne na ƙarfi sannan aiki ne wanda in ka yi shi dole ka yi zufa. To dan haka a wannan aikin na da ka yi ya sa ka yi aiki sosai harka gaji har ma gashi kana zufa. To za ka ma yi zufa kuma za ka motsa jikinka fiye da ma wanda yake guje-guje ko wani wasa don motsa jiki yake yi. To kai zama ka fi shi inde kanayin wannan aikin akai akai.

To ina son in rinka sabunta shirye-shiryen kwamfuta ta hanyar mallakar kwamfuta idan Allah ya kawo mata ta zo. Saboda ina so in safi kwamfuta in sayi kwamfuta anan gaba kaɗan idan na rage ƴan hidimomin dake ke gabana. Amma abokina yakan sabunta shirye-shiryen kwamfuta a gabana kuma yana min bayani yadda ake shirya ma kwamfuta bayanai cikin kyakkyawan tsari mai ma'ana. Don haka nima abin yana burge ni kuma ina son nan gaba nima na rinka sabunta shirye-shirye a cikin kwamfuta ta sa mata in ka sa mata tsohon abu ana nan aka yi update sabo sai ka yi update din ta ka sa mata sabon da ya zo domin kaima ka tafi da zamani. To in sha Allahu ina so inna mallaki kwamfuta yadda abokina ke yi ke gwada mani nima in Allah ya suya yadda zan rinka sabunta shirye-shirye a kwamfuta domin in tafi da zamani. Saboda rashin shirya, ah tsare tsare a kwamfuta, ko kuma in ce rashin sabunta shirye-shirye a kwamfuta yana sawa duk abinda akeyi a barka a baya. Saboda idan aka barka a baya kuma abubuwa na zamani ƙiri ƙiri ba don baka da ilimi ba saboda baka update, baka share baka upgrade na abubuwan ka to sai ya zamanacewa an barka baya. Waɗanda ma basu kaika ilimin sanin abun ba sai suzo su wuce ka. Halli abin da ya janya maka rashin sabunta shirye-shirye na kwamfuta. Shikuwa sabunta shirye-shirye na kwamfuta da kawo sabon tsarin da ake amfani da shi yana sa mutane su, su ga kai ma kana tafiya da zamani su rinƙa baka ayyuka. Saboda wani abun gashi nan an sabunta shi an canza mashi logo in kuma ta abune a cikin kwamfuta an canza tsarin shi kuma su mutane har kullun suna tafiya da sabon abun da ake yayi. Bawai ai suna duba abun da ya fi, ya mahimmanci bane ko ya fi tsari ko ya fi cancanta a suna duba abun da aka fi yawan amfani da shi wanda yake sharfi yake zamani yake lokaci. Don haka kai ma idan aka zamani, zamani baƙo ne idan yazo to ka hito a tafi da kai.

Tuh, gaskiya a abincin gargajiya, ah, ina son shinkafa da wake da mai da yaji. Wato a dafa shinkafar, a dafa ta, haɗa ta da waken a dafa. Wato, ye, luguf shi dai bai, bai tan- ma'ana bai, bai dahe a ciki ba. Sannan kuma, duk da girman shi amma yayi luguf, di ya faffashe, ya bubbuɗa ba kuma irin taurin nan ba. Yayi taushi kana taɓa shi ma da ɗan yatsa zai. Idan ka daina rage wa, ya narke. So ina son wake da shinkafa irin haka. Sannan a kawo yaji mai ɗan karandadi a sanya. A kawo magi mai sita. A kawo mai a zuba. Akawo latas a yanka da albasa da kabeji a kawo ruwa mai sanyi da lemu a aje. To a irin wannan shirin idan akayi gaskiya ba a ba yaro mai ƙyu, ya mara ƙyu yamma. Sai dai a ɗan yan mai kaɗan. So sannan kuma a cikin abincin gargajiya ina son wato fura. Eh a dama fura da nono. Furar ta ji nono sosai yauwa a don sa su kari haka. Amma kada yayi yawa, kada rankadahan. So ina sonta haka. Sannan a cikin abincin gargajiya ina son ɗan wake. Wato ɗan, ɗan wake da mai da yaji. Eh shi ma a sa mashi mai, a sa mashi yaji, a sa mashi magi, ya ji magi. A yi mai yanke-yanken tumatir da albasa da kabeji. Shi ma ina son shi. Har yau dai muna cikin abincin gargajiya. Inason wato aa toh wannan tuwo amma tuwon irin na alfarma tuwo irin na shinkafa sannan a yi mashi miya ta alfarma. Eh a yi mashi miya ta alfarma ya ci nama mai kyau. Saboda abin da ya sa ni mutum ne wanda bamma sa kuɗina in sayi tuwo amman dai ina cin shi in anyi gida inaci amma ban sanya kuɗina in saya. Kuma sannan idan na gaji da shinkafa, in na samu tuwo irin na alfarma, tuwo mai kyau wanda ya ji miya mai kyau, miya ta alfarma to ina cin shi. Dan haka tuwo ma na fi cin tuwon shinkafa ko tuwon semobita. Eh ba na son tuwo masara gaskiya ko tuwon dawa gaskiya ba na son su. Amma tuwon shinkafa ko na semobita, su wannan ina son su. Don haka waɗannan su ne abincin gargajiyar da na fi so na fi ƙauna, na fi ƙauna, na fi ƙauna.

To ni dai kamar a gida gaskiya labulen ɗakina kalanshi orange kala ne, ma'ana ja mai haske orange kenan ko? To shine a kalan labulen ɗakina. Sannan kuma kalan labulen tagana shi kuma ya sha bamban dana ɗakin. Shi kuma ja ne bai ɗan cizawa. Sannan kuma trauza ne yana da, a yana da zaga-zaga jikin shi haka ma'ana kuma yana da kwari sosai yafi na kofa kwari. Shina kofa ɗan shafal-shafal ne kuma baya da nauyi amma na taga babba ne yana da, yana da ɗan nauyi. Dakda dai bai kai wancan girma ba, na taga karami ne amma yanayin yadin babba ne akan na kofa. Sai dai a girma yake ɗan ƙararrami amman a wurin saye shi ne babba. Sannan kuma ina da, ina da wani labulen ɗaki da na taga shi kuma gaskiya fari ne, so ban ma cika sanyashi ba. Sannan a gidansu abokina su kuma labulansu su kuma kaman irin, ya zan kirawo shi. Shi ba fari bane ba kuma milk bane ba. Wani kala ne haka mai kamar za a kira shi kamar rawaya dai haka. To da shi suke amfani. So haka can cikin gida suna amfani da mabanbantan labule suna amfani da labule mai ruwan ƙasa. Hakanan a nan kuma cikin gidan again, da yake manyan mata biyu ne ciki ita kuma ɗayar ɗakinta tana da labule wato mai kalar blue, blue ne tana da mai kalar blue. Sannan kuma tana da mai kalar, tana da mai kalan ko doruwa ne to da shi suke amfani. Su can cikin gidan labulansu ya kai kala huɗu suna ma da, suna ma da irin wannan mai zagazagan nan mai zane wanda na shan iska ne. Sannan kuma suna da mai ruwan hanta sannan suna da brown. So suna da kalolin labule daban daban. Ni kuma ina da labule kala biyu.

Ina duba saƙonni sama da sau goma a rana. Kuma idan ina busy ina aiki da yawa, tsoban ma cika duba saƙo. Sai idan na ɗan samu na huta, busy n ya ɗan rage ko kuma na ɗan samu na zauna ko zan ci abincin rana ko kuma na yi sallah na gama ko lokacin na zan yi alwalla, to na kan jawo wayata in duba in ga dawadawa suka turo mana saƙo. Saboda wani zai kira niƙila ban ɗauka ba saboda ina bisa abin hawa ina gudu bana jin ƙarar waya sosai. Ga idan ban ɗauka ba riya tura mini saƙo. Ya san in ya tura mana saƙo da na zo na hau na zuba, za ni gani kuma zan reply. Idan kuma wanda ya bukaci in mashi reply ne wanda ya kamata in reply, to zan ma mutum reply immediately. In kuma idan wanda zan kira mutum ne ta keyan kezan me magana, to za ni kirawo shi. Don haka saƙo idan aka turo mana ba ni wasa da shi. Sannan na kan tsi in duba saƙonnina. Ina duba saƙo na WhatsApp, wanda suka ajiye mani saƙo na WhatsApp na rubutu ko na magana, to zan je in duba. Haka a Facebook kuma ana ajiye mana saƙo, shima ina zuwa in duba. Haka a SMS shima ana ajiye mana saƙo, ina zuwa in duba. Kuma ina yawan duba saƙonni in bai da ansa. To amma lokacin da na fi yawan mai da ansa da saƙonnin da duba su shine lokacin da na zama less busy. Busy na kaɗan ne baya da yawa. Idan busy na yayi yawa ma, shi kan shisa konma ba kasaffaina ke dubawa ba. Sai busy na ya ɗan yi sauƙi, in na samu zama sannan in duba anganyi. Saboda ita kan ta waya rike ta ma da duba saƙonnin cikinta. Sai idan ba ka yi busy. Idan kana da busy ma sai ka wuni ma waya bata an saki raba abin da ka ke yi da ita. Saboda ni wayata ma biyu ina da ƙaramar waya ina da babbar waya. Idan ina busy babbar waya ta ma ba ni da lokacin ta ajiye ta na keyi. So amma idan busy na yayi sauƙi, babbar wayan ma zan ɗauko ta in rinƙa duba saƙonni.

To ni dai ina magana da abokin ciniki a cikin yanayin, a magana mai daɗi da siffa da siga, da hankali da kuma kamata da cancanta. Saboda abokin ciniki ba abokin wasa bane ba. Abokin ciniki ko da magana ce yayi yi marar daɗi, kakan haɗiye, a ka ɓoye fushinka sai ka yi ma shi fara'a, ka yi ma shi magana mai daɗi. In ya taya maka kaya ba daidai ba sai ka yi fara'a ka kalle shi ka ce, a'a albarka ya wuce haka amma dai ka ƙara wani abu a saida maka. Ai ina son ka sayi wannan abun, ina son ka da wannan abun kuma ya dace da kai kuma in Allah ya yadda zaka ji daɗin amfani da wannan abu. Kuma wannan abun da zan saida maka in ka sayi shi in Allah ya yadda sai ka mana addu'a saboda kuma in Allah ya yadda in dai da rai da lafiya sai ka kawo wani ya saya wannan abu. To irin wannan maganganu idan kana ma mutane za su ji daɗi kuma za su san ka iya magana. Don wani mutum ma lokacin idan ransa ya ɓace ba tsada abu yake kallo ba maganar da ka gaya mai ne. So idan za ka gaya mashi magana mai daɗi da kwantar da hankali da ƙasƙantar da kanka. To don ya karamawa kuɗi ya sayi abun ka shi ba damuwan shi bane ba. Kuma babu mutumin da zaka zo ka min sauki kuma ka tankara mai baƙan magana kuma ya ɗauka. Gaskiya sai ɗai ɗaya wanda zuciyansu ta mutu amma mutum mai zuciya ba zai taɓa yadda da wannan tsarin ba. Duk ɗan adam mutum yana so a girmama shi, a murtanta shi, a murtaba shi. Dan haka ni mutum ko ciniki muke na aiki na kamar ni da nake aikin hannu kuma kasuwa ma ina taɓawa. Idan mutum aka yi ciniki ya ce aikin nan ka, ai na yi ta da bai ɗauka ya kai haka ba. To duka mene ne na za a yi da zan ce maka, da zan ce a'a yallabai. Aikin nan da kake gani yana da wahala kuma zan yi digin. Idan aka yi digin sannan za a yi wayarin, sannan kuma za a fasa bango sai an hau ƙwaranga an yi sama. A fasa ƙasa ayi digin sannan a fasa bango a sa fayif sannan a kawo siminti a face bango. To aiki ne mai wahala sannan bani kaɗai zan yi ba. Abokin aikina zai yi kuma in ka lissafa kuɗin ka gani zan zuba daga spot sannan zan sayo ma abincin mu da ranar mu ci. Sannan zan sayo ma ruwa haka mu sha kuma in an tashi zan sallami abokan aiki. To a haka kuma ni ne jagaban aiki kuma zan, a haka kuma ina so na rage wani abu wanda zan amfana da shi zuwa tashi. Karshe suka ga aikin aa anshe shi a haka an yi shi. Karshe, he tuku ma yabiyo ko kuma yazamana ana gama aikin ni ba abin da na samu. Kawai dai an ci abinci ne an sallami abokan aiki. To anan in kayi wa mutum magana mai muhimmanci ya fahimceka sai ya gyara maka.

A'a ina yin wanka da safe kafin in fita wurin aiki. So ina yin wanka kaman wajen ƙarfe tara ko tara da rabi kafin idan ba na zuwa wurin aiki kenan. Kaman wurin aikina na plumbing da nake tafiya. In kuma kaman aikina ne na gwamnati da nake zuwa so nakan yi wanka ƙarfe bakwai ko bakwai da rabi in shirya in tafi wurin aiki. So amma idan normal, normal ne irin ba weekend ne so nakan yi wanka wurin ƙarfe tara ko goma. A wannan lokacin na fi yin wanka. Wani lokacin kuma idan na kasance na kwana da aiki irin kaman irin aikin mu da muke yi na cikin gari na plumbing so ba ni yin wanka da safe gaskiya. Sai in tafi wurin aiki idan na dawo daman na san wurin aikin nan zan ɓato jikina zan yi da ƙura. So idan na dawo gida da daddare ko kuma da maraice, ya danganta a lokacin da na dawo. Wani lokacin in da maraice na dawo to da maraicen zan yi wanka. Wani lokacin kuma idan da daddare na dawo so da daddare zan yi wanka. To mu gaskiya mu da muke aikin hannu schedules na mu tsara abun wancan lokacin. Ƙarfe kaza muke abu so baya yiwuwa ko ka tsara sai ka ruguje saboda yanayin aiki. Wani lokacin kana baka gida wani lokacin wankan zai zo, wani lokacin kuma sanda ka dawo gidan ba lokaci wurin aiki zaka. So haka, haka ne. So amma dai idan kaman aikina na gwamnati to kullum nakan yi wanka da safe wurin bakwai da wani abu kafin dai ƙarfe takwas na yi wanka saboda takwas nake tafiya aikin saboda haka ina yin idan aikin gwamnati ne nakan yi wanka tun da safe. Amma idan aikina ne na cikin gari kuma ina bana komai ne ranar ina zaman gida ne ba wai wani abu nake ba ina weekend ne so nakan yi wanka wajen ƙarfe tara zuwa goma. So wannan shine lokacin da nake yin wanka domin ra'ayin kaina kuma ba busy nake ba. Sannan kuma shi wankan da nake yi, ni kan ji daɗin jikina idan nayi wanka idan na je aiki na dawo na gaji so in nayi wankan nan to yakan ƙara mun lafiya da ƙarfin jiki da kuma jin gajiyan nan ta tafi. Yanzu na dawo fresh ban jin wani kasala ko lalaci ko wani mutuwar jiki. Sannan kuma idan nayi wankan duk zan ji duk wani nauyi da nake ji da wata ƙura da wani datti da na yi duk ya fita kuma zan yi wanka zan shafa mai zan canza kaya zan shafa turare so zan fito fes, fes aikin da naje nayi kai ka rantse da Allah ba ni bane nayi shi. Yanzu na canza kama na canza shiga na saboda nayi wanka. Sai kuma rashin wanka yakan sa mutum ya zamo ƙazami. Sannan mutum in ya shiga cikin mutane duk ya bambanta da su. Ya dinga wani wari yana bashi yana canza ma mutane yanayin iska idan ya zo waje. Saboda haka rashin tsafta baya daga cikin imani don a musulunce ma an ce mana "Anna za fatu min al-iman". A'a tsafta tana daga cikin imani to wanka yana daga cikin tsafta. Ta kuma tsafta tana daga cikin rukunnan, tana daga cikin rukunnai masu kyau waƴanda ake so mumini ya kasance ya rinƙa yin ta. To dan ma ance "Anna za fatu min al-iman", tsafta yana daga cikin imani. To don haka wanka ma tsafta ne. Tsafta kuma tana daga cikin imani. Don haka muke tsaftace jikinmu, mu yi wanka, mu yi wanki, mu gyara jikinmu. Don haka ni da safe na fi yin wanka sai kuma da daddare. Shi kuma da daddare ko da maraice sai in naje aiki ne irin na cikin gari na dawo sannan nake yi. Amma in dai ina gida haka nan to da safe nake wanka na inba aiki na je ba na cikin gari da safe nake yi. Da safe ma a'a wajen ƙarfe tara haka ko goma. So a wannan lokacin nake yin wanka.

Idanunmu gaskiya mafi yawanci dai wajen adam a farare ne kal cikinsu fari tsakiyarsu baƙi. To shine lafiyayyen ido na mutum. Idanuwana ma ya yau a da haka suke, to ko yanzu ma haka suke sai dai yanzu sun ɗan sirka da ja kaɗan. So abin da ke sanyawa ido ya ɗan yi ja ko ya, ko ya ɗan canza launin, ya ɗan ya hadal hadal haka so, um, akwai wahal-halu na rayuwa da kuma yawan shiga rana da kallace-kallace haka screen na waya ko, ko kallon haka TV da yawan shiga rana da sauran da kuma ko irin aikin welda haka ko dai yawan shiga rana da yanayin aiki na wahala haka na ƙarfi. So duk yana sa idon mutum ya canza ko kuma mutum ya koma idon shi, a, yana shan hayaki, yana zuwa inda hayaki ke bugan mishi ido ko kuma mutum wanda ya kasance yana shaye-shayen ƙwayoyi ko wee-wee haka ko wani abu to shima idanun shi za ya yi ja. Amman dai yin jan ido na al'ada shine wanda ya kaman yanayin aikin mutum ko welda ko shiga rana ko yanayin aikin, aiki da yanayin rayuwa yau da gobe sai idon mutum ya ɗan gashi cikin shi fari ne, tsakiyan shi baƙi ne. So amma kuma akwai ɗan sirki da ja ko yaya ne idan ya ɗan canza zagayar da yake da. Wanda da za ka san asalin idon shine in ka dubi idon yaro ƙarami wanda bai gama wayo ba mai tasowa shine za ka ga idon ku tabarakalla masha Allah gonin sha'awa. Cikin idon yayi fari kal tsakiyan idon yayi, yayi baƙi ƙyaren. So wannan shine asalin natural ido. Dan haka mu idanunmu a takai ce za muce farare ne cikinsu tsakiyarsu baƙi ne saboda ko mene ne ko da sun ɗan yi jan ko yaya ne so wannan farin da wannan baƙin sun rinjayi jan da ya shigo don ɓata su na girman kai da kuma gogormayan rayuwa da ta sa idonka ya ɗan yo ja kaɗan. So wannan farin da baƙin da ke akwai na idanu wato asalin kalo na idanu sun rinjayi wannan jan da ya zo ya shiga idonka yanzu. Dan haka a takai ce mu idanunmu farare ne sannan kuma daga ciki akwai baƙi haka idanunmu suke. Wanda waɗansu wa'enda bamu ba kamar a ce Yahudu, a, Yahudawa ke nan wa'enda mutanen Israel ke nan da su da Nasara, a, Turawa ke nan su kuma idanunsu su ma ja ne amma kuma baƙin ba irin baƙi ne irin namu ba. Su nasu mai ɗan sirki ne da girin haka girin kllo ne idanunsu. Mu kuma namu baƙi da fari ne. So dan haka idon mutum mu dai a nan Afirka haka idanunmu suke. In kuma ka gan mutum saba nin haka ko rashin lafiya ko kuma shaye-shaye ko kuma wahal-halu na rayuwa su ne suke sawa idanun mutum su canza, su koma wata kala daban wadda ba. Asalin waccan kalar da na faɗi ba wato ta baƙi kenan da kuma baƙi a tsakiya, a, fari kenan a idon sai kuma baƙi a tsakiya. So haka idanuwar mu suke saboda ko da sun dai ɗan canza ko yaya ne so wannan asalin, a, farin da baƙin sun rinjayi wannan canjin da ya shigo daga ciki.

Ina sanya hula yanzu amma idan buƙatar Satan ya kama ni dole in sanya saboda ni mutum ne wanda ban ci kasa hula ba a halin yanzu. Amma can ta da ina yarinta a makarantar Boko wuce ta na yi firamari school da secondary school dole sai ka sanya hula. A firamari school daga aji ɗaya zuwa shidda dole sai ka sa hula. Secondary school daga junior secondary school zuwa a-a SS1, JS1 kenan zuwa JS3 na sa hula. Amma a senior secondary school ban sanya hula ba, sannan a tertiary school hula ba dole ba ce sai mutum in shi ne ya ga dama saboda shi nan ba ma yinifom ba ne kayan gida ne. So, a, ina sa hula ko yanzu kamar ranar Juma'a in na sa manyan kaya zan je masallacin Juma'a zan sa hula. Idan aka gayyace ni daurin aure zan sa hula in je. Idan za ni jana'iza, makabarta kenan, ƙa raka gawa mamaci kenan to zan sanya hula. Haka idan zan je gaida surukaina ko wani zai abu haka na halin girma to za ni sa hula in je. Amma in ba da wannan dalilin ba, ba na sanya hula. Su ma wancan abin da ya sanya nake sawa saboda ya zama na kamala ta da cika ta da nagarta ta fito. Saboda hula tana ƙara wa mutum mutunci da ƙima da nagarta idan ya sanya ta. Dan haka idan mutum ya sa hula ya je wuri za a fi ganin shi da mutunci da ƙima. Kuma akwai kayan da in mutum ya sanya su to yana, suna jira haɗura hula saboda idan mutum zai sa wasu kayan babu hula za a ganshi gashi nan dai. Wasu kayan dole sai an sanya masu hula. Wani ma na iya ba ka sa kayan ka kwalliya ka taho ka zo ba hula zai kalla ka ce ah to ina hula? Ko ka yarda ta wani wuri in ka ga kenan ana nuna maka kayan dole sai ka sa hula. So akwai kayan da dole sai da hula akwai kuma kayan da basa buƙatar hula ko kuma kayan da ko wane iri ne ka sa an kai ma abokin hula ne akwai kalai hular da ake sa masu. Manyan kaya za ka iya sanya masu hula, ƙube, ƙuma, haɗu banki, ya danganta da kai kalai hular da kake sawa. Sannan ƙananan kaya akwai kalar hular da ake sanya ma. Akwai facing cap wadda ake sawa ita ma tana maganin rana kuma sannan ana kwalliya da ita. Sannan kuma akwai hula irin tashi da kwakwa wadda in ka sa ɗan yadin ka haka rigar ka yi bashi gwiwa da ɗan dogon a hannun ka ko kuma daidai, daidai ka, a, daidai wuyan hannu. To kana iya ɗauko wancan, a, gwiwa hannu, suna ɗauko hulan nan tashi da kwakwa ka sanya. Haka idan ka sanya, idan ana sanyi za ka iya ɗauko hular sanyi ka sanya. So ya dai danganta gaskiya. Akwai kayan, duk kaya ma in ka ga dama za ka iya sa masu hula. A, a in ba dai coat ba ne, ba irin kayan nan coat. Su ne ba za su kar sa masu hula ba. So amma akwai kayan da su dole sai da hula. Akwai kayan da dole su sai da hula. Kamar ka sa manyan kaya ko ka sa babbar riga da yar ciki ka taho ba hula ai tsarin bai ba. Ko kuma ka sa kaya riga tun daga, tun daga ƙafa tun daga wuyan ka har can kusa da ƙafa ga wando shiga ta kamala amma babu hula. To kaga dole mutum ya sanya wa, sanya hula a irin waɗannan kayan. So dan haka ko waɗanne kayan dai, a, akwai yanayansu, yanayin kaya yanayin hula ko kuma kayan da na ɗinki ne, na yadi ne ko shadda amma kuma basa buƙatar hula amma in ka sa za su yi kyau kuma in ba ka sa ba ma lafiya lau. Kaman masalla ɗin ka maka yadi riga, daidai ƙugu bata iɗa ko kuma tawutu ƙugu bata iɗa kawo gwiwa ka ta ƙafa ba. Sannan da wandon ka, hannun ka kuma daidai, a, gwiwa hannu, hannun rigar kenan dai gwiwa hannu. So bai kai can wurin idon hannu ba kenan ba dogon hannu bane ba. So irin wannan kayan ko da ba ka sa masu hula ba su za ka ga lafiya lau. Musamman in kai matashi ne ko kuma magidancin da bai kai shekara arba'in ba. So idan ka yi irin wannan shiga babu hula babu wanda za ya ce a'a ko ya ce ka hito babu hula. So irin waɗannan yanayin kayan kenan wanda ko riga ce ko shadda ce ko yadi ne lafiya lau saboda ba su iɗa cika manyan kaya ba. Yadin dai ko shaddan na manyan kaya ne amma kuma manyan ɗinkin da aka yi ba iɗa cika suka zama manyan kaya ba. To in ka sa hula za su ka yi kyau, za ka fito. Umma ba ka sa hula ba bazai nuna munanka ba bazai kuma nuna akwai gurbun da ba a cike ba. Amma wanda ya sanya manyan kaya yana buƙatar ya sa hula. Dan haka ne ina sanya hula a lokacin da yayi daci in sanya ta domin in fito in yi kamala in yi kyau sannan kuma in na shiga jama'a a ganna a matsayina na mutum mai mutunci mai ƙima da daraja.

To kafofin yada labarai akwai su kam da yawa, tun daga na nan cikin gida Katsina har nan Najeriya da kuma na kasashen wajen na duniya baki ɗaya. To, ah, kamar dinnan cikin gida nakan yi amfani da, ina jin gidan rediyon wato, ah, Companion FM kenan wadda gidan rediyo ne wanda FM ne. Sannan kuma ina jin vision FM ita ma na rediyo FM. Sannan kuma ina jin gidan rediyon Ray Power. Sannan ina jin gidan rediyon Gram FM. Ina jin Albijir FM. Ina kuma sauraron program na gidan, babban gidan rediyo na jahar Katsina wato Katsina AM Radio kenan, wanda yake a sabon layi a nan cikin garin Katsina. Shima ina sauraron, ah, program dinshi. Sannan idan mun fita wajen jahohi, ina sauraron kamar gidan rediyon Kano, ah, Bello Dan Dogo Radio AM kenan. Sannan ina sauraron gidan rediyon, ah, misali kamar idan na bar gari kenan na je Kano ina sauraron gidan rediyon Dala, Freedom, ah, kuwa da kuma gidan rediyon Wazobia kenan. Haka idan kuma, ina kuma jin AM ta Zamfara. Ina jin gidan rediyo AM na Kaduna. Ina jin gidan rediyo AM na Gusau. Ina kuma jin gidan rediyo AM na wato, ah, wanne ne nake kamawa banda wannan? To suna da wayannan. Sannan kuma muka sallaka waje ina sauraron BBC, eh, BBC Hausa. Ina sauraron TCL wato suna Deutsche Welle. Ina sauraron rediyo Deutsche Welle. Ina sauraron rediyo, ah, Dan talKura. Sabo gidan rediyo ko dake yanzu ba sabo bane ya dade gaskiya abun da ya sanya su suka ce ma shi sabuwan gidan rediyo lokacin da aka bude sabon gidan rediyo Dan Talkura. Sannan ina sauraron gidan rediyo, ah, ina sauraron gidan rediyo na Nagarta. Ina, ina sauraron gidan rediyo AM Kaduna. Ina sauraron gidan rediyo Nagarta da ke Kaduna. Ina sauraron gidan rediyo Dala da ke Kano idan na je Kano kenan. Ko kuma idan ina so in kamo su ta hats ina na, na application dina na waya. To daga nan ma ina kamo su. Sannan ina sauraron gidan rediyo, ina sauraron gidan rediyo irin kaman wani gidan rediyo ƙarshen da suna na Kano wato Qibla FM. Ita ma ina sauraron gidan re ko gidan rediyo nan. Sannan ina sauraron Rahama Rediyo da ke dai ita ma still dai Kano take. To ina sauraron su da dama. Sannan ina sauraron gidan rediyon, ah, wannan Faransa Rediyo RFI. Rediyo france international kenan ita ce RFI. So ina sauraron wannan shirin nasu. So akwai mabanbantan gidan rediyo da dama wayanda ina bibiya program din su. Muna sauraron shirye-shiryensu da kuma wasan kwaikwayon da suke sanya wa kuma muna karuwa da su. Sannan muna amfani, ina amfani da gidajen kafafen yada labarai kamar irin shafin su na Facebook, Instagram haka wanda ake share a Facebook. So duk muna bibiye su muna ganin abubuwan da suke yi. Muna karanta sharhin kanun, ah, jaridun su. Sannan kuma muna karanta cikakken labarin a link ɗin da suka ɗora kuma sannan muna yi musu comment wato sharhi kenan. Sannan kuma muna masu liking. Wani abun ma wasu suna yin sharing ko ba da gidan jarida ba in wani yayi sharing so zaka gani. So dan haka in muna bibiye su tun daga gidan rediyo har zuwa kafafen su na sada zumunta wato Facebook da kuma, ah, ta applications ɗin da zaka bi ka saurare su. Ko kuma ka je ka yi following page din su a Facebook. Ta haka muna bibiye su sosai kuma muna karuwa da programs din da suke ɗorawa. Saboda wani abun idan ba da rediyo ba ba za ka taɓa saurare shi ba. Saboda duk labaran da ka ɗauko in ba kafafen yada labarai ka same shi ba to labarin kazan kurege ne. Amma idan a kafafen yada labarai ka ji shi tabbas genuine ne, legit ne, gaskiya ne, abin da ake faɗi haka ne. So aman a wurin mutane in za ka ji suna ta hidan abu ko wani yayi posting ya rubuta za ta iya yiwuwa karya yake ba da gaske ba ne abin bai faru ba a yi ba. So dan haka ina sauraron kafafen yada labarai da yawa wayannan wasu ne na lissafo cikin waɗanda nake saurare.

To gaskiya a kayan marmari, ah na fi son kankana. Eh kankana wadda mai yashi kamar yanda ake cewa kankana mai yashi. To ina son kankana mai yashi wadda ta ji wadda za a zo a fere mai, mai caccawur idan aka yanka ta. To ina son ta wadda zan zo in yi, idan na yi yanka ta, zan gan ta ta caccawur sannan in fere ta, idan na fere ta in yi yanka ta, idan na yi yanka ta, in kawo sikari, in kawo madara in zuba mata in dinga sha. So ina son wannan kayan marmari. Sannan a kayan marmari ina, ina so ina ƙaunar ayaba saboda a halin babba wani mai saida ayaba na ansa kuma yana mun sauki kuma yana kawo ayaba manya masu kyau. Wannan dai duk lokacin da na sha'awa ayaba ko wani ji ina son ta to zan kira wannan yaron mai ayaba kai sai ya zo ya saida mani wannan ayaba ita in, in yi shagali na da ita. Sannan kuma ina son ah nama. Ni mutum ne mai samma abincin son nama musamman naman rago. Ina son naman rago in kuma aka taho ga ƙananan dabbobi ina son naman kaza. Kazan ma musamman ta kazar Hausa. To naman suna mun daɗi sosai da sosai. Ina son naman kazar Hausa. Sannan ni mutum ne mai son ƙwai. Ƙwai tun daga dafaffe har zuwa soyayyen wanda aka soya duka ina so ina marhabar. Ahlan wa sahalan wa marhabar da wannan nama a na kaza. Kuma ni mutum ne mai son madara. Ina son madara sosai kuma ina son biredi. Ina son shayi. Ni mutum ne mai son shayi sosai. Don haka ina son biredi in haɗa shi da butter ko kitse haka idan lokacin da aka layyane aka bai kitse a gida. So nakan yi amfani da wannan kitsen domin in dinga cin biredi da shayi da shi. Don haka ni mutum ne mai son biredi da shayi da kuma kitse in haɗa shi tare in yi kalaci. So abincin daɗin rayuwata da kuma more ma rayuwata in sha ma kaina saboda ko ba ko ina aikin wahala ina aikin gaganiyar shan waɗannan abubuwan zai sa ni in maida jikina kuma in yi kuzari kuma in samu kumari wurin yin aiki in dinga maida hankali. Ba in dinga ramewa ba ina faɗa.

To ni har kullum ina faɗi launin jakata ta kuɗi shine launin, launin ja, launin ja shine nake amfani da ita. Ina saka kuɗina ina boyewa kuma itama jakar bawai kuda yaushi naki shine nake amfani da ita. A'h, sai dai lokacin amfanin ya taso da nake amfani da ita. Amma launin jakata ƙura za ta faɗa cikin jakunan kuɗi. To launin jakata ja ne kuma ajjuwar can ta na musamman ne. Kuma akwai shida da na yi mata wadda ko ta shiga cikin jakka da yawa to zan iya bambance tawa ba. Saboda shi idan aka ce maka abu harka ce ta kuɗi, to ba'a wasa da harkar kuɗi. To don haka ni jakata ta kuɗi ko daga bacci na tashi, inda zan shafa jakkuna to in na shafa tawa zana gane saboda na daɗe da ita, na daɗe ina amfani da ita. Daɗɗe ba kullum nake samata kuɗi ba. To amma nakan gane kaya, na san kayana sosai da sosai. Ba na wasa da ita saboda ni gaskiya mutum ne mai darajanta wa da mutuntawa da ƙimanta kuɗi. Ba na wasa da su. Don haka jakata ta kuɗi, ba na manta da ita kuma launi ce ta ja.

To farce ina yanke shi sau ɗaya a sati, wani lokacin kuma sau biyu a sati. Ya danganta da yanayin commitment ɗina. Idan ina da commitment da yawa, to sau ɗaya nake yi a sati. In kuma na aikin da zan taɓa ƙasa ko yanayin, yanayin yawan aiki ko taɓa ƙasa, haka yana sa mutum ya yi farce da yawa. So don haka ina yanke farce sau ɗaya zuwa sau biyu a sati, ya danganta da yanayin aikin da nake yi. So amma idan normal aiki na zanrin ƙayi wanda ba ban taɓa ƙasa, to nakan daɗe hannuna a farce bai fito ba, sai, sai duk bayan sati in yanke aka yi fa, in yanke farce. Don haka ni mutum ne mai yanke farce kuma ba ni barin farce ya zauna mani a hannu sosai. Saboda idan farce yayi tsawo ba hannun zaiyi kyau ba kyaun gani sannan kuma koyaya kataɓa wani mistakenly kana iya ka yanka wani sannan kuma hannun zaiyi zoƙoƙo hannu kaman bana musulmi ba kaman bana mutumin kirki ba. Kashi naga hannu kamar na mai cin mushe. Don haka ni ina yanke akaifata wato ina yanke farcena ta hanyan amfani da ko almakashi ko nail cutter ko. Razor blades ko kuma in na samu mai yankan akaifa ina ba shi ya yi mani. So amman na fi yi da kaina saboda abin da ya sanya shi mai yankan akaifa ina tsoron kada ya je ya yanke ma wani mai wata cuta, ni ya zo ya goga min wannan cutar. So amma wani lokacin nakan yibi similla in yi, in dogara da Allah in ba shi ya yanke mani saboda ko ba komai ya fi ni iya yankewa kuma sannan zai yanke mani da kyau kuma za ta yi kyau. Sannan zai shafa min abin da suke shafa wa kuma sannan nakan daure in basu saboda su samu su samu kuɗin da zasu samu a kuɗin shiga domin su je su yi hidiman su suma hidiman kansu da hidiman iyalinsu. Saboda ina ganin nima Allah ya rufa min asiri, yana ba ni to nima account sana'an wani in hiddo aiki yi mani domin shi ma ya samu wani abu. To nakan yi haka domin tausayin suma irin wannan aikin sai in basu su yi mani. So amma idan da ba haka ba ni ka ina ma sai inrinƙa ka yanke ma kaina. So amma don su samu wani abu ina ba su sannan kuma sun fi ni iya wa za su yi shi ya yi kyau. So ni kawai dai a wani lokacin ma idan na kirawo mai yanke akaifa idan ina bar busy nike bake nan ina cikin kwanci yar hankali da natsuwa, to zan ce wa mai yankan akaifa zo an shi ya yi amfani da wannan almakashin ya n ke min akaifata nawa ne, sai ya yanke min akaifata da almakashi na, ya gyara min da rezata sai in biya shi kuɗi. So ni ban ci kasan yana samun nashi ba saboda nashi ya sa ma mutane mabanbanta kuma ban san su waye yasan mawa ba, ban san yanayin launin jinin su ba. Kuma yanzu almakashin ya ɓace. To sai dai haƙuri nake yi kawai yana yi min da nashi. Amman ni nafison ayimin da nawa saboda ni gaskiya ba mutum bane wanda keson anje angoga ma wancen angogama wancen ba ƙyaman mutane nakeyi ba so amman gaskiya wani a ba laifiyayi bane ba. Wani yana da cutar HIV kuma wurin yake akaifan ƙila an ji mai ciwo wannan ƙarfen ya taɓa jinin shi, jinin shi ya taɓa ƙarfen na kai kuma a zo a sa maka ka je ka kwashe cuta. Ko wani cuta dai haka wadda ake kwasarta through communicating di-ah diseases ce ko abin nan jinin ka ya taɓa nashi. So nakanji tsoron wannan amma a matsayin mu na musulmi muka yi addu'a muka yi ta wakkali da Allah to koma akwai cutar sai Allah ya kare kawai ba za ta same ka ba. Amma ko a musulunci Allah yace mu kiyaye. Mu riƙa ƙauce ma cututtuka. Don haka nake ƙoƙarin kauce ma duk abin da na san mai cutarwa ne. Shiyasan ya mana keda almakashi na wanda ake yanke min akaifa amma yan zu ya ɓace ba ni da shi in sha Allahu zan nemo arin ƙayi mani. Amma a takaice ina yanke farce sau biyu ko ɗaya sau ɗaya zuwa biyu a sati ya danganta da yanayin daga farcen ta fito mani.

A'a ina huta a gurun aiki a lokacin da na yi aiki na gaji to nakan koma gefe in zauna in huta. Wani lokacin kuma sai irin idan lokacin cin abinci ya kama wato sanda za'aje ayi sallah kenan to idan akaje lokacin sallah za a sauko daga aiki sai a je ayi alwala, ayi sallah, a ci abinci to idan aka ci abinci aka gama, to wurin yin alwalan nan ayi sallah nan ma an huta haka wurin cin abinci ma dai duk hutu ake yi so idan aka gama sannan sai a koma aiki. Haka ai nahin aikin namu idan ana yi akan ɗan huta ma'ana mutum ya ɗan yi aiki ya gaji sai ɗan relax haka ya ɗan huta kamar na minti biyu haka zuwa biyar sai kuma ya cigaba da aiki. Wani lokacin kuma gani za a yi mutum ya gaji sai a ce a'a wannan ya kamata ka zauna ka huta sai wani ya an she shi in cigaba da yin aikin da yake yi, sanda shi kuma wanda ya an sha aikin zai huta shi kuma wannan wanda ya tafi hutun shi kuma ya huta to sai ya, sai ya ansa ya cigaba da aikin. Haka kamar irin aikin da muke yi na gwamnati shima mukan ɗauki hutu a Saturday 'yan permanent morning so muna hutawa tik a weekend kenan Asabar da Lahadi so waɗanda ko sannan kuma waɗanda su kuma suke shifting so mutumin idan ya gama morning yakan huta kwana biyu kafin ya shiga afternoon kenan so idan kuma mutumin ya yi afternoon yakan huta shi kuma kwana uku kafin ya shiga night so idan mutum ya shiga night ya yi kwana bakwai yana aiki to kuma zai jigeda ya yi kwana huta so duk, duk hutun kenan so haka kuma muna da hutun da muke ɗauka a shekara wanda duk wani ma'aikaci na gwamnati musamman health sectors so ana samun hutu na annual leave wato a shekara mutum zai ware wani wata gudan da zai rubuta hutu ya je ya huta shi kuma wannan hutun ba mutum bane kawai zai ware watan ya tafi ya huta a'a zuwa za ya yi, ya, ya rubuta hutun a hukumance ko in ce a dokance zai je a bashi wato annual leave form sai mutum ya zo ya cika ya sa sunan shi da sunan department ɗin shi da kuma unit ɗin shi sannan da ranar da zai tafi hutun da kuma ranar da za ya dawo. To sai ya kai ma HOD na department ɗin shi ya sa hannu daga nan sai a bawa admin officer ya kai a can admin wurin director admin so idan ya sa hannu takardar ta dawo a ke nan an yarda ka tafi kenan so ranar da za ka fara hutun za ta zo to ranar ba za ka zo aiki ba ka fara hutu so haka idan kuma hutun naka ya ƙare za ka dawo kayi reporting ka cigaba da aiki. Don haka muna hutawa lokuta daban daban saboda lokacin hutun suna da yawa, akwai na annual leave akwai na weekend kuma irin aikin namu outside work wanda shi kuma irin wannan aikin hutu ne mutum zai, yana yin aiki na ɗan hutawa domin ya ɗan samu relax ya huta daga gajiyar da yayi sannan ya dawo ya cigaba da wannan aikin. Shiya sanyama a tsarin aiki na gwamnati ko kamfanunuka suke kawo shifting. Wato in wannan yayi aiki da safe, to zai tafi gida ya huta, wannan yazo yayi aiki da rana shima yaje gida ya huta ya zo ya yi na dare saboda abun da ya sanya idan aka ce mutum ɗaya zai iya wannan aikin tun daga safe har dare to ba zai iya ba ya gaji. Dan haka shi rai dangin goro ne inji malam bahaushe ya ce sai da hutu. Dan haka in da hutu mutum idan ya yi aiki yanzu daga safe zuwa ƙarfe takwas na safe zuwa ƙarfe biyu so wannan zai zo can zai kai ya yi takin over ya cigaba da wannan aiki. So idan ya zamana kai ne tun daga safe har zuwa dare to gaskiya aikin za ya gundureka kuma za ka gaji kuma za ka ringa yin mistake a cikin wannan aikin wanda yin wannan mistake a cikin wannan aikin zai jawo matsaloli da dama, wanda za a gwammace ma dama baka zo aikin ba saboda abun da ya shafi lafiya ta ɗan Adam ba a wasa da shi. To ko da aiki na kasuwa ko shagunan da ake cinikayya idan mutum aiki ya yi mashi waya yakan yi mistake wurin lissafi so ballantana ma kuma abun da ya shafi lafiya lafiyar ma ba ta dabba ba, ta mutum. Dan haka ake kiyaye wa sanda ka yi aiki ka gaji wanda zai zo ya yi takin over shi kuma lokacin fresh yake yanzu ya zo yanzu ya fara dan haka zai ɗauko kome daga tushen ne, wato zai ɗauko kome lafiya lau ya fara yinshi sabanin kai kuma yanzu ka gaji to sanda za ka jika za ka huta zuwa gobe da za ka zuwa a sabonka fresh ɗinka da karsashinka sai ka cigaba da aiki. Dan haka sai aka aiki yana tafiya daidai saboda ana hutawa a wurin aiki.